Ka fison hawa matakala koh lifta. Ka fesa hawa matakala koh lift. Na fisan hawa lift ba matakala ba. Na fesa hawa lift.

Yaya unguwarku take? Yaya unguwarku take? Yaya unguwarku take? Unguwar mu unguwa ce mai tsari da tsafta sosai.

Ka fi son kayan zaki ko gishiri. Ka peso kayan zaki ko gishiri. Na fi son kayan gishiri ba kayan zaki ba. Na peso kayan gishiri.

Me yake baku ƙwarin gwiyawa a aiki? Me yake bako ƙwarangwiyawa a aiki? Biyan albashi akan kacin shi ke ba ma ƙwarin gwiwa a aiki.

Kana tara tsabar kuɗi? Kana tara tsabar kuɗi? Eh, ina tara tsabar kuɗi. Ina tara tsabar kuɗi.

Me kake yi da yamma kafun ka kwanta. Me kake yi da yamma kafun ka kwanta? Ina, ina zuwa wajen me awara inje inci awara sannan ina kallan bidiyo.

Wa yake kakkafa maka baya? Gidanmu su suke kakkafa mini baya. Iyaye na su suke kakkafa mini baya.

Me kake yi lokacin da ka kama damara? Me kake yi lokacin da ka kama damara? A lokacin da na kama damara, ina shan magani.

Na wane saƙa ke iya tafiya a ƙasa? Na wane saƙa ke iya tafiya a ƙasa? Ina iya tafiya mai nisan gaske a ƙasa, zan iya tafiya kilomita biyar a ƙasa.

Kana zuwa gidan fim? Kana zuwa gidan fim? Eh ina zuwa gidan fim. Ina zuwa gidan fim ƙwarai da gaske ina zuwa gidan fim.

Wani irin nama kafi so? Ni nafi son naman kaza. Wane irin nama kafi so? Ina son naman kaza sosai sosai. Nafi san naman kaza.

Kana amfani da Sauronet? Kana amfani da Sauronet? Eh, ina amfani da Sauronet amma ansamu wata budurwa ta yage man shi, ta cire manshi daga daki.

Bokiti nawa kuke da su a gida? Nawa bokiti kuke da su a gida? Bo tukai nawa ne a gidanku? Muna da wata kai guda takwas.

E ina cin tafarnuwa, kan cin tafarnuwa? E ina cin tafarnuwa, kana cin tafarnuwa eh.

Wane yanayin ɗaki kake fi so? Wane yanayin ɗaki kafu so? Ina son ɗaki ciki da falo da haske, da kujeru, kuma ya kasance farin fenti.

Mene ne abincin da kafi so? Mene ne abincin da kafi so? Na fi son tuwo. Abincin da na fi so shine tuwo, tuwon masara ne.

Kana ketara kaffafu lokacin zama. Kana yake daraka babu lokacin zama. Eh ina ketara kafafu lokacin zama.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Yaya dangantakarku da abokan aiki? Dangantaka ce mai daɗi mai tsabta ta yunwa.

Yaushe kake fara aiki kullum? Yaushe kake fara aiki kullum? Ina fara aiki karfe takwas ne na safe. Ina fara aiki karfe takwas na safe.

Yaya kake kiyaye kalmar sarari? Ina kiyaye kalmar sarari ta hanyar rike ta ni kaɗai kuma in rubuta ta a guri mai tsafta wanda ba wanda zai gani.

Kana sanya belt kullum? Eh ina sanya bel kullum. Kana sanya bel kullum? Eh ina sanya bel kullum.

Menene abincin da kake ci da safiya? Menene abincin da kake ci da safiya? Abincin da nakeci da safiya shine shayi da biredi da ƙosai. Ko tuwo.

Me kake yi don ƙara aiki? Me kake yi don ƙara aiki? Ina wato gaiyyato ayyukan ne da yawa domin ƙara su.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Sau nawa kake share ɗakin ka? Ina share ɗakina kamar sau biyu a rana zuwa sau uku, yanayin yanda ranar ta ba da.

Wanne kayan ayuwa, wanne kayan aiki kuke amfani da su? Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Muna amfani da kayan aikin yanar gizo gizo kamar kwamfuta da wayoyin hannu.

Kana kunna bluetooth kullum? Kana kuna bluetooth kullum? Eh ina kunna bluetooth kullum. Ina kuna bluetooth kullum.

Yaushe kake cin abincin dare? Yaushe kake cin abincin dare? Ina cin abincin dare bayan sallar isha'i. Ina cin abincin dare bayan nayi sallar isha'i.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Menene A'a, babban nasarar da muka samu a aiki shine kammala aiki cikin lokaci.

Ka fi kuzari da yamma ko da safe? Ka fi kuzari da safe ko da yamma? Na fi kuzari da yamma. Ni dai na fi kuzari da yamma.

Kana rera waƙa lokacin wanka? What's up? Kana rera waƙa lokacin wanka? Eh mana ina rera waƙa lokacin wanka.

Yaya kake gina dangantaka da kasuwanci? Yaya kake gina dangantaka da kasuwanci? Ana gina dangantaka da kasuwanci ta hanyar haɗa ka da abokan kasuwanci.

Ina kake tofa miyau? Ina kake tufam yau? Ina tufam yau a gefen hanya, a gefen hanya.

Sau nawa kuke yin taro a mako? Sau nawa kuke yin taro a mako? Muna yin taro a mako kamar sau biyu, sau uku ko sau biyar ma.

Wane irin yanayi ka fi so? Wane irin yanayi ka fi so? Yanayin damina shine yanayin wanda in ka so, mai ba da nishaɗi da kwanciyar hankali.

Kana karatu kafin ka kwana? Kana karatu kafin ka kwanta? A'a kwantawa kawai nake yin bacina.

Kana cin citta a abinci? Kana cin citta a abinci? Eh, ina cin citta a abinci. Kwarai da gaske, ina cin citta a abinci idan ta yi daɗi sosai.

Kana iya hawan keke? Kana iya hawan keke? Eh, ina iya hawan keke. Kwarai da gaske ina iya hawan keke.

Kana son cin abincin titi? Kana son cin abincin titi? Eh kwarai da gaske idan ta kama ina son cin abincin titi amman ba ko da wane lokaci ba.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Kana shuka tsire-tsire a gida? Eh, ina shuka tsire-tsire da yawa a cikin gidana saboda yana ba da kulawa sosai.

Kana son zama kusa da taga? Kana son zama kusa da taga? Eh, ina son zama kusa da taga sosai sosai.

Kana sanya hula? Kana sanya hula? Eh ina sanya hula, ƙwarai da gaske hula.

Kana koyan wata yare? Kana koyan wata yare? Eh ƙwarai dagasa ina koyan wata yare, ina koyan yaren Larabci.

Kuna sa yunifom a wurin aiki? Eh, ƙwarai da gaske muna sa yunifom a wurin aiki. Kalan yunifom ɗinmu a wajen aiki ja ne da baƙi.

Kana son kallon faɗuwar rana? Kana son kallon faɗuwar rana? Eh, ina son kallon faɗuwar rana da misalin ƙarfe shidda.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Kana cimma manufar tallace-tallace? Eh, sosai da sosai ina cimma manufar tallace-tallace.

Kana jurewa barkono mai yaji? Kana juriya barkono mai yaji? Eh, ina iya jurewa barkono mai yaji sosai.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Ina son ba da kyautan abu mai kyau kamar kuɗi, abinci, tufafi haka. Sune kyautar wanda na fi son bayarwa.

Wane wasa kake son yi? Wane wasa kake son yi? Ina son yin wasa kamar wasan ƙwallon ƙafa ko dambe ko gudu ko wani abun haka.

Mene ne kake jin tsoro? Mene ne kake jin tsoro? Ina jin tsoron Allah. Shi kaɗai nake jin tsoro.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? Sau nawa kake karɓar kira a aiki? Ina karɓar kira a aiki da yawa kusan yafi sai goma.

Yaya wurin aikinku yake? Yaya wurin aikinku yake? Wurin aikin mu ya kasance mai tsafta da kula da ma'aikata.

Me kake ji ranar biyan albashi? Me kake ji ranar biyan albashi? Ina jin dadi sosai saboda a ranar mai za a turo mana kuɗi, zamu yi hidindumin gabanmu.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? Akwai kalolin abinci da yawa waɗanda suke sa in ji daɗi. Daga cikinsa akwai nama da shinkafa da kuma tuwo da miya.

Kana da katin kasuwanci? Kana da katin kasuwanci? Eh, ina da katin kasuwanci saboda bawa abokan kasuwanci na.

Wacce hannu kake amfani da ita? Wacce hannu kake amfani da ita? Hannu wanda nake amfani da shi shine hannun dama. Ina amfani da hannun dama ne.

Kana iya yin iyo? Kana iya yin iyo? Iyo a cikin ruwa kenan, i sosai da sosai saboda na koya tun ina yaro saboda haka ina iya yin iyo.

Wani irin takalma kafiso? Wani irin takalma kafiso? Ina son takalma wanda suke a buɗe, saboda ƙafafuwana su riƙa shan iska sosai sosai.

Menene burin ku a aiki? Burin mu a aiki shine mu gama ɗaga darajar kamfanin mu ko kuma wato, a abokan aikin mu mu tayi wani mataki babba.

Me kake ci a wurin aiki? Me kake ci a wurin aiki? Abin da nake ci a wurin aiki shine tuwo da miyan kuka ko shinkafa da wake.

Yaya jadawalin aikinku yake? Yaya jadawalin aikinku yake? Jadawalin aikinmu yadda yake shine, wato muna tsara jadawalin aiki akan tsari mai kyau.

Kana iya busa tsaki? Eh, ina iya busa tsaki kamar haka. Wannan shine yanda ake busa tsaki a Hausance.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Kuna da fanka a rufin ɗaki? A'a, ba mu da fanka a rufin ɗaki. Muna dai bukata mu saya, in mun samu kuɗi in kun biya mu.

Wane malami kake fi so? Wane malami ka fi so? Ina son malaman addinin Musulunci. Malaman addinin Musulunci sune malamai waɗanda na fi so.

Wane fure ka fi so? Wane fure ya fi so? Ina son furen fulawa mai kyau mai launin ja. Ina son furen fulawa mai kyau mai launin ja.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Akwai tsintsiyoyi kala biyu, akwai tsintsiyar kwakwa akwai tsintsiyar laushi. Ina amfani da tsintsiyar laushi a cikin ɗaki, tsintsiyar kwakwa a cikin gida.

Me kake saya daga kasuwa? Me kake saya daga kasuwa? Abin da nake saya daga kasuwa shine kayan abinci da kayan miya. Wannan shine abin da nake saya daga kasuwa.

Yaya kake magance ƙokeƙoke? Yaya kake magance ƙokeƙoke? Akwai hanyoyi da yawa waɗanda muke amfani dasu domin magance ƙokeƙoke na ɗaya akwai bada shawara.

Kana kwana a ciki? Kana kwana a ciki? Eh, ina kwana a ciki wani lokaci, amma ba ko da wane lokaci ba saboda babu maƙiya kwana a ciki.

Kana musafaha da mutane? Kana musafaha da mutane? Eh, ina yin musafaha da mutane saboda musafaha da mutane ayi abin yawan da yake dake sosai a cikin addinin Musulunci.

Wane irin ɗakin, wane irin kayan ɗaki kake fi so? Wane irin kayan ɗaki ka fi so? Kayan ɗaki wanda na fi so shine wato jajayen kayan ɗaki sun fi kyau.

Wani launi bangogenku suke? Launi wanda bangoginmu suke shine launin fari. Wani launi bangoginku suke? Fari, farin launi.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? Yaya teburin ku a wurin aiki yake? Da teburin mu yake a wurin aiki shine, wato yana da faɗi sosai.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Ina daidaita aiki da rayuwa ne bisa lokaci awa ashirin da huɗu. Ina daidaitawa sosai.

Kuna da wifi a gida? Kuna da wifi a gida? Eh muna da ita a gida, wani lokacin kuma a waya ake kunna ta. Muna da wifi a gida.

Yaya kake gaishe da mutane? Yaya kake gaishe da mutane? Ina gaishe da mutane ta yanda ya dace sosai, da safe da rana da yamma.

Mene ne yake sa ka yi dariya? Akwai abubuwa da yawa waɗanda suke saka in yi dariya, amma dai ba ko da wane lokaci ba. Ina yin dariya ba kowane lokaci ba.

Kana iya tsalle igiya? Kana iya tsallake igiya? Eh ina iya tsallake igiya sosai sosai. Ina iya tsallake igiya da gudu.

Yaya kake jagorantar mutane? Ina jagorantar mutane bisa tsarin gaskiya da adalci da amana, da kuma kula da su yanda ya kamata, bisa jagoranci na gaskiya da gaskiya.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Akwai abubuwa da yawa waɗanda nake yi domin in kiyaye lafiyata. Na daya, akwai cin abinci mai kishiyar ruwa kowane lokaci ba tare da na ji kishi ba sannan kuma da motsa jiki.

Yaya kake bayar da ra’ayi a aiki? Aƙwai hanyoyi da yawa waɗanda zan bayar da ra’ayina a aiki, kamar idan an nemi shawarata ko kuma, wato na zama shugaba na naɗa a wani a matsayi to sai in ba da shawara ko ra’ayina.

Kana sanya tunatarwa domin ayyuka? Ina sanya tunatarwa domin ayyuka saboda a sanar da ni da zarar lokacin aiki ya yi. Kada in manta.

Kana tafiya kasuwanci. Wannan kamar tambayar jiya wadda ta ke nufi. Ina tafiya kasuwanci kamar wani gari ko kuma wani wajaje. Eh, ina tafiya kasuwanci da yawa sosai sosai.

Ka fi son fensir ko alƙalami? Ka fi son fensir ne ko alƙalami? Na fi son alƙalami ba fensir ba. Na fi son alƙalami ba fensir ba.

Kana lullube wa da bargo? Ina lulluɓe wa da bargo idan ta kama kamar lokacin sanyi amma ba lokacin zafi ba.

Wane launi jakar-jakarku ta kuɗi take? Launin jakar mu ta kuɗi launi ne na ja da baƙi a jikinta. Wannan shi ne launin baƙi.

Yaya kake jurewa zafi? Muna buƙatar iska a lokacin zafi, ta fanka ko ta AC ko ta Allah.

Yaya kake tafa? Akwai hanyoyi da yawa wanda nake tafa dasu kamar hanyoyin tafawa da hannu ko da ƙafa. Wannan shine hanyoyin tafa.

Kana kallon taurari da dare? Eh, ana kallon taurari da dare musamman idan dare yayi sosai kuma akwai wata da haske.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Ina wanke kayayyaki da safe da rana da yamma.